To ni dai wanke kayana, wane lokacin kuke wanke kayana? To ni dai ba zan iya ce wai ga lokacin da zan iya wanke kayana ba. To ni dai lokacin da ni, ni za san dai zan iya wanke idan na sa kayana ya yi datti, to zan iya wanke. Gabaɗaya, domin ni dai ba na so kayana ya yi datti. Ba na son in dinga tara shi. Ka san mutum ya tara, wallahi zai samu kamar wahalan wanke. To ni dai idan na dan ga abun ya ɗan abun nan, ya dan yi datti haka, to shike nan, sai in wanke shi. To ni dai rana da na fi so wanki, ita ce ranar Asabar ko ranar Lahadi haka. Ka san wannan rana kamar ranan hutu ne, mutum zai iya wannan. A iya a ce wai mutum bai da lokaci kwata kwata da zai ce wai ya wanke, to ai wannan bai dace ba. Dole ne mutum ya wanke. Dole ne ka wanke kayan ka. Ba wai mutum ya zo a ce wai ga lokacin da za ka wanke sai kuma wannan mutum bai yi ba. Ai wannan bai da kyau ai. Indai mutum ya dage yana wannan abun, wallahi to wannan mutum sai ya samu babban matsala ma. Allah. Sai ka samu babban matsala. To ni dai ba na son yin wannan abun. Dole ne in yi wanke. Kullum in yi kayana ta yi datti kadan, zan iya wanke shi. In ka wanke wa sai ka samu natsuwa wallahi. Ai wanda baya wanke kaya wallahi wannan mutum ƙazami ne. Kuma ya ba mutane abinci wallahi baza su ci ba. Wallahi ko ma ka ba mutane abinci. Indai ba ka wanke kayan ka.

To abun da ke sa ni mutum ya yi dariya, abun da ke sa ni in yi dariya. To abun da ke sa mutum ya yi dariya yana da yawa eh, tana da yawa gaskiya. Komai zai iya sa mutum ya yi dariya wallahi. In ka ga mutum yana dariya to abun da aka faɗi shi ya sa, shi ya sa wannan mutum ke dariya. Ba wai mutum ya tashi haka ya kashe wani to shi dai dariya zai dinga yi. A a wannan, dole haka nan, to zan ga wannan mutum kamar mahaukaci wallahi. Da mutum ya tashi ya, ya fara dariya haka ba abun da aka ce to wannan mutum a dube wannan mutum, a dube shi sosai wallahi sai an ga alama na mahaukaci a jikin wannan mu-mutum. To abun da ke sa ni na yi dariya, idan aka faɗi abun, abun mamaki ake haka, abun sha'awa haka, yanda wannan mutum ya faɗi wannan kalma shi zai sa ko mutane su yi dariya ko ba za su yi dariya ba. To wayan su za su yi dariya amma wayan su ba za su yi dariya ba. Ka san yanda Allah ya halicce kowa abun da zai iya sa ni na yi dariya. Wani kuma da an faɗa mai shi dai a wannan abun bai ma kula da shi ba, bai ma dame shi ba. Shi dai baruwan shi da dariya wallahi wayan su haka suke, wayan su haka suke. In na yi wannan abun bai yi masa ba wallahi ba abun da za ka, za su taɓa dariya ba. To ni ne abun da ke sa ni na yi dariya idan aka faɗi abun mamaki haka to ni ne zan iya dariya. Idan na gani abun da ya yi kamar, ah, ƙila wani mutum ya zo ya taɓa mutum haka ko ya taɓa mutum sai ka salli zuwa sama. Kamar an tsingu leka to wannan zai iya sa ni na yi dariya. Allah, wannan abun ba zai iya sa kowa ya yi dariya ba, ba wai ni kaɗai ba wallahi.

To wai ina shan madara. To in dai maganar shan madara ne to ni dai, ni dai shugabansu ne. Ni shugabansu ne tabbas. Ace masu shan madara ni ne shugabansu domin ina son shi sosai. Ko ma mutum ya je asibiti ma za gaya mai, za a ce masa wai ka dinga shan madara. Ga irin madaran da za ka dinga sha ko ka yi shayi da shi ko ka sha haka nan. To akwai abin, akwai abin da yake ba a jiki. Dole ne mutum ya dage ya dinga sha. Ai madara ba kawai bane. To madara yana sa mutum ya sha nu. Wallahi da wannan in aka ba ka ka sha, wallahi in ka yi wannan bacci akwai wannan bacci da za ka yi. In ka yi wannan bacci ka tashi za ka gan ko ina lafiya lau wallahi. Aka ba ka ma madaran nono na shanu to shikenan amma ko kare. To shan madara tana da kyau, tana gyara abu a jikin mutum. Yana sa mutum ya samu lafiya, ka samu lafiya ka lau. Wallahi waɗansu ba su san aikin ba. Da an tambaye mutum wai kana shan madara ko kina shan madara? Amsa da za su ba da za su gaya ma wai to su dai basa son shi. Wai su wasa sun madara domin abin yana sa su kamar za su yi amai. Ai wannan du wannan karya ne. Ba wanda zai gaya wa wai wa ya san madara in dai bai yi kuɗi ya saya. Ba kuɗinsa yansa wallahi. In dai wannan mutum na da kuɗi sai ya sha wannan madara sai ya saya. Ka san waɗansu su dai ba, ba, ba sa so a gane wai ba su da kuɗi ba. Haka suke. Wallahi abu kaɗan sai ka je wai ya ni dai, ni dai bazan taɓa sha wannan abun ba. Me ke ciki? Sai su ɗinka ɓatawa, su ɗinka ɓata shi. Amma ba haka abun take ba. Duk wani mai shan wannan abun dole, dole wanda da kin ba shi wannan abun, da ka ba shi wannan abun sai ka gan ya ya samu nasuwa wallahi ya samu nasuwa. Ba haka nan ba ni dai ina son madara sosai. Sosai ina son madara. Kullum nake son dinga shan madara. Babu a ce ma mutum wai ga madara sai yace ma wai shi dai ba ya sha domin shi yana gan kamar abun bai yi mai ba wallahi. Kamar bai yi mai ba. To ni dai ba ruwana da wannan fa. To wai ina shan madara. Ko ma da kuɗina zan iya saya. To in dai maganar shan madara ne to ni dai, ni dai shugabansu ne. Ni shugabansu ne tabbas. In bacci in tashi. Ai shan madara tana da kyau a jikin ɗan adam. Wallahi in ka je asibiti yau waɗansu za su gaya masa wai abun da za ka, ana so ka yi. To za su maka lissafe abun da za ka yi. Sai su gaya ma wai to ka saya wannan madara, ka saya wannan, ka saya kaza. To shikenan. Da ka gama wannan sai ka gan ka warke. Ka warke gaba ɗaya. Ai madara ba karame bane fa wallahi. Masu wasa da shi. Ai ba su san abin da suke wasa da shi ba wallahi. To ni dai ina son madara sosai tabbas ina son shi. Domin haka nan in na samu kuɗi haka sai inje in saya. Wallahi sai inje in saya ko ma su raba ka zan iya, zan iya zuwa in samu. In samo su sosai in ajiye su a gida. Domin mutum ya dinga shayi da shi kamar da sassa fe haka. Sai kaɗan yin ba wannan mutum shayi da madara. Wallahi in ya sha wannan shayi sai ya gode ma wallahi. Sai ya gode ma. Ai madara ba karame bane. Dole mutum ya dage ya dinga sha, ya dinga sha sosai ma.

Tabbas ina wannan, ina mika jiki sosai ma. Wallahi ni na yana wannan abun, inna ta shi tassafe haka. Inna je sallan dawo, to abinda ne zan ƙara yi ita ce wannan. In mika jiki, in yi kamar body work, in yi exercise kawai. Kai exercise dole ne abun yana da kyau. Wallahi zai sa mutum wannan mutum bai zai samu rashin lafiya ta sauri ba. Ba wai mutum zai samu rashin lafiya ba amma ba sosai ba. Da kaɗan samu haka sai kaga ka warke domin wannan exercise da mutum ke yi yanada kyau mutum ya ɗage ya ringayi. Ka ga wayansu? Wallahi sunyi kiɓa sunyi kiɓa sosai ba su iya bin kamar ƙofan ɗin nan wallahi ba su iya bin kamar kofin ɗinku. Sai dai ka ji mutum wai to shi dai, a ga abin da yake yi. Shi dai ga abin da yake yi. In ka nuna mai to mika jiki kana da kyau fa da sassafe. Zai ce ma a mika sani. Me waye wa-- wane ne kai da za ka gaya wa wannan abin da zai yi? Dole ne in kyale shi ya bushe kawai. Sai ka ga abun ya bushe ya zama banza. Imma dum sai ance ya a ce wai to wannan abun da aka gaya maka yi, ka dage ka ringayi. Shi dai idan yana gan sa yana gan kaman wannan abun abun wawa ne wallahi. So dai ba ruwan su fa, ba ruwan shi. Shi dai kallon wannan abun indai zai iya ya gayama idan ba zai iya ba to zai gayama shi ke nan.